Hanun dama nake amfani da shi ko a wurin rubutu ko a wurin cin abinci hanun dama nake amfani da shi. Hanun daman ne ke taimaka min niba bahago bane, ni ba dame ne. To da hannun hagun nake rubutu nakecin abinci nake wa'insu abubuwa da hannun dama. Aske an ba hannun dama ne, ba zan iya functioning mai kyau ba, ba zan iya aiki mai kyau ba. Dan da shike shine hannun da nake kome da shi yauwa. To in ba daman nan ba. Na yi shagwada, ba hagunci na baya iya tafiya amma hannun dama shi nake kome da shi. Nake cin abinci, nake cin tuwo, nake yanka kayan miya, nake ma kaina wanka nake wanki dashi nake abubuwa dayawa, aside for hannun daman ɗinma da kafan dama nake amfani ko buga wasan ƙwallo dashi nake amfani yawwa hannun daman kenan.

Gaskiya nina fi son shinkafa som dubu akan tuwo. Dalili shi ya sa ni tuwo yana da nauyi a cikina, yana yi min nauyi a jiki. Amma ka ga shinkafa ko da shinkafa da wake da miya, shinkafan jollof da wake ko wani iri ne as far as shinkafan ne kuma yana da kyau a fiska ko bai wani daɗi ba na cin shi zan yi. Amma tuwo kai na dai cin shi, amma ba wai wani abu da ni na fi so ba ne. Amma ka ga shinkafa da wake, farin shinkafa da stew shine abubuwana da na fi so. Shinkafa da wake, shinkafa da stew, tuwo kam jefi jefi ne. Gaskiya tuwo jefi jefi nake son shi ba wai wani abincin abun azuwa gani ba ne. Amma shinkafa kam shi yafi min, zan iya ci ma shinkafa straight safe rana dare a sati ɗaya ba tare da ya dame ni kowane abu ba.

Ba ran da bana zuwan kasuwa. Ba ran da safe Allah ya waye da ba zan shiga kasuwa ba don yin siyayya. Yana iya zama na zan je in siya kayan miya, kayan shayi, sabulun wanka da man shafawa. So ba ran da garin Allah ya waye da wani abu bare kaini kasuwa ba. Dole sai na shiga kasuwa. Dole ya riga da, dole na ne ni in shiga kasuwa in je in nema. Abubuwa a kasuwa da zan siya da zai taimaka min shine maganar gaskiya. Dole in jan siya ko kayan miya, kayan shayi, sabulun wanka, man wanka, man shafawa na wanka, kayan miya kamar su alehu da yakuwa, kayan miya kamar su tattase da attarugu ko tumato. Dole ne in je in siya.

Eh ni bana fatan samun ciyawan don da shike, ni ban san me zan yi da shi ba. Ni ba akuya bane, akuya ne yake cin ciyawa ai, ni kuma babu wanda ya haɗa ɗan adam da ciyawa. Ni kuma ba abun nan na akuyoyi nake yi ba, kiwon akuyoyi ba ne ko raguna nake yi ba. So ba abun da zai haɗani da ciyawa. Na masu kiwon akuyoyi ne ko raguna ko zomo su suke arkan ciyawa. A lokacin da ina ƙarami a gidan mu anakiwon akuya akwai wani ciyawan da ake kiran ɓaure. Muna zuwa sun kama akuyoyinmu da muka saya. So ɓaurin ne na san akuyoyi suke ci da wanzu ƙananan ciyayi. To ni kuma yanzu ba ruwa na da ciyaya, owa ba arkan ciyawa nake yi ba. Ciyawa sai akuyoyi da dabbobi wansu dabbobin da suke cin ciyawa kamar su zomo, su rago.

Eh, ni gaskiya ina son abinci da akwai yaji sosai. Ni mai son cin yaji ne. Not just yaji, duk abubuwan da akwai maggi a ciki to abinci na ne. Ni kuma ina son cin barkono. Ka ga ba za ka yi maganar yin yaji ba da ba barkono ba. So, ni dai yaji ne da barkono ne abinci na, ni ina son cin shi. In abinci akwai yaji, lahia lau zai wuce gaskiya ba karya. Inda akwai yaji a abinci, ni wuri na tafiya zai yi sosai. Ba kamar abin nan ba, ni son yaji nake ba na wasa ba ne. Shine maganar gaskiya. Abinci kama akwai yaji, zai wuce a wurin na shaf shaf. Ba tare da ɓata lokaci ba. Kuma kaga abinci ba yaji ni baya min daɗi. Ina ganin shi, ina dai cin gayan tuwo ne ko gayan abinci amma abinci da yaji shine confirm abinci wuri na daya haɗu.

Ni ina share gida a rana sau ɗaya kuma sau ɗayan sai zan fita wurin aiki da safe kafin inyi wanka. Zan share ɗakina, share cikin gida, gyara kangaɗo na. In zo in shiri inyi wanka, inci abinci in tafi wurin aiki. So gaskia sau ɗaya ni nake share gidan don ni bana barin gidan yayi wani datti kuma ba ka ga ba ƙaramin yaro ko yarinya nake zama da shi balanta yara da zace suna wasa. So sau ɗaya a rana gaskiya ni nake share gidan. Kuma in ka zo ka shigo gidan za ka same shi a cikin sabta yake. Ba wani datti yake da shi ba. Shine maganar gaskiyar magana. Sau ɗayan in ka zo ka shiga gidan za ka ko ina da sabta yake. Ba ya da wani datti ko wani habu. A son ɗayan. Ko ina share shi da kyau. Da ko ido ya gani zai san a an yi aiki a nan.

Eh, ina kunna tsaron baturi. Abin da yasa ina kunna shi akan wayana shine yana taimaka yana riƙe ma mini karfin wayana. In ba haka ba wayana zai dinga mutuwa da wuri. To tsaron batiri ɗin yana taimaka da riƙe wuta akan wayana ba tare da wani abubuwa bane. Don ba ka kunna tsaron batir zai sa wayanka batir nashi ya weak ya mutu da wuri, ya lalace da wuri. Daka ganin na sa shi, yana taimaka ya riƙe min ƙarfin wayana da batir din in ya kusan mutuwa sai bani sign san in nima inda zansa wayana a wuta. Gaskiya tsaron batir ɗin yana taimakawa wayana sosai sosai ba karya. Baƙarimin taimako yake yi ba. Shine maganar gaskiya. Hauwa Tu'u.

Eh, kwarai kuwa ni ina fikicin tufafina. Ina goge kayayyaki na sosai sosai bana wasa ba. Ina wanke shi, in wanke shi sai in kai ma dry cleaner ya goge min shi don shadduna da ɗinku na gaskiya ni ban iya goge su da kyau. Na fi son in je in biya amma wanke kam ni nake da kai na. Amma goga ina kai ma masu guga su guga min in biya su. Ai a zamanin yanzu da girman mutum ya zai sa kaya da ba a goga ba. Ai bare yi kyau ma ba jikin shi ba. Kaya gudan guga yana sa mutum yayi kyau a cikin kaya. Kuma ya zamana kaman mutumin ya ƙirƙi. Kayan in ba a goga shi ba bai dawo da shirme. So ni gaskiya na son kaya gogege aman ina kai wa wani a goge min shi. Dan ni ban iya goga ɗin da kyau ba. To kaya gogege ka ga lahiya lau ya haɗu wa yi.

Hanyoyi da ni nake taimakawa mutane su suka fi yawa. Kai ina alama da ko muna mutunta juna In ka kawo min buƙatar taimako zan yi iya gwargwadon abin da nake da shi idan taimakon tuwo ne ko abinci zan iya yi maka. Idan kuɗi ne kana iya cewa misali ka tambaye ni dubu goma ba tare da ina da dubu goma zan iya ba ka dubu biyar in ce ka yi hakuri kaje ka nema sauran. In kuma buƙatar abinci ne idan ina da abinci zan ce ka zo in ɗiban maka kayan abinci a gida kaje ka ci. So ni taimako kam ya riga ya dawo abun kullum ne a wurina don ba mu fasa rabuwa da mutane. Mu taimako ba za a fasa yin shi ba sai dai ka yi iya ƙoƙarin ka da iya ƙarfin ka. Domin ba zakayi taimakon da yafi ƙarfin ka ba. So maganar taimako kam mun riga mun wuce wurin sai dai mu roƙi wani abu.

Eh naiya tuƙin mota, naiya tuƙin mota. Shekara 20 da tara na koya tuƙin mota a wurin wani gaye da muka haɗu dashi a aji a makaranta. Babanshi yana da mota. Tun an bada hutu, na ɗan kwana biyu kafin kuma gidanmu a gidansu sai kawo motan babarsa in dinga tuƙa. Na koya tuƙan mota da motan da ake nufi da Honda Hennessyn baƙin kallo. Da shi na koya tuƙin mota. Tun lokacin na fara tuƙi har yau. Amma kuma ban taɓa na accident ba. Shine wani abin mamaki. Mota na iya tuƙa shi ko. Koyan tuƙin mota na kuma na koya a kan automatic ne. Na koya tuƙin mota a kan automatic amma har yau fa manual yana ɗan bani wuya. Shine magana da gaske. Manual yana ban wuya amma automatic lahia law zan tuƙa man zan faka mashi.

Buri na a wurin aiki shine wata rana na dawo shugaba a wurin aiki. Zamana ni nake lura da kowa, kowa yana karkashina. Amma sanyi na samu director ko permsec kenan na wurin aiki in sha Allahu. Toh shi ne buri na. Don zan dawo shugaba, zamana ina, ina taimakawa mutane, ina basu aiki 'yan uwana da abokanayen arziki. Zan taimaka ta hanyar na dawo shugaba in basu aiki irin wanda sunyi makaranta da basu da aiki sai na nema musu aiki ta hanyar can. Ka ga na taimaka musu, na nema musu abun hanyar samun abinci kuma hanyan da za su taimakama iyalansu. So shi ne abun buri na. Ta na neman dawo babba a wurin mai aiki, a wurin aiki na. Na dawo director ko permsec na ministirin da nake aiki tare in sha Allahu. Allah ya kai mu wata rana.

Ina son bikin da na aure da bikin kulob kuma. Bikin aure, daɗin bikin aure yana haɗa ƴan uwa a wurin aure da abokanayan arziki da abokanan da kun manta da juna maybe kun tashi tun kuna ƙanana, kunyi makaranta tare, kunyi abubuwa tare. To a wurin bikin za kuɗi aka ku haɗu kuma ga ƴan'uwa, ƴan'uwan jininka kuma ga bikin kulob kuma an je kulob ana shashewa, ana jin daɗi. Zaku tona da abubuwan da kuke yi time da kuna nan a yara. Dukka a ta wurin bikin ɗin za ku ɗsi ku manta da shi. Ku shashe, ku sha ku sha kulobi, ku sha bikin aure. Kowa ya ji daɗi ya koma gida cikin daɗinsa an haɗu da ƴan'uwan arziki, abokanai arziki, ƴan'uwa na jini ya sa kuma kun sake kun haɗu da kanne da ƴan'uwa.

App da na fi aiki da shi domin saƙo, shine app da ake nufi da shi. Bature suna kira wai WhatsApp. WhatsApp ne ni na fi amfani da shi a duk app na saƙoni. Gaskiya tun na fara amfani da shi kusan shekara goma, ban taɓa na sane shi ba. Dan ya, yana taimaka min sosai ta wurin hanyar siya da siyarwa. Ko ina da abin da zan siya a gidan gizo, ko akwai abin da nake so na siyar in tura wa mutum. Yana sa aiki ne yazo very da sauƙi kuma very easy and seamless. Gaskiya shine magana. Gaskiya app ɗin yana taimaka min sosai. Ban taɓa na ce wai a yau na tashi ina jin haushi. Meyasa ina amfani da app ɗin? Gaskiya tun na fara amfani da app ɗin ba karamin taimako yayi min ba. Wurin gudanar da ayyuka, da kaya, da siya, da siyarwa. Gaskiya app ɗin kullum zan rating nashi a number one. Gaskiya ba karya. Shine maganar gaskiya.

To, in dai damuwa ya taso a wurin aiki inda nake magance shi ko nake maganinshi shi ne ina bi in yi abun da bature suke nufi da shi wai background research. Zan bibiye bana so in tashin hankali ko in fara zarton mutum. Don aka ce a Hausance zato zunubi ne. So in abu ya faru a shugaban da ni nake, zan bin tabbata na ji view kowa na ji daga wurin kowa kafin in ɗauka hukunci. Bana iya just in yanka hukuncin don an ce a kaza ya faru ko in fara siding da wannan babu bana haka. Zan so in tabbata na ji daga wurin kowa kafin ni na ɗauka hukunci. Ni haka nake aiki. To tare da haka za ka rabu da mutane lafiya ba tare da an ɓata ba tare da an faɗa ko ana fushi da juna. Don duniyar nan ba kome bane wata rana za a rabu duka.

Yanayin da ni na fi so shi ne yanayin da kullum mutum yana cikin murna, yana tare da yan uwanen shi, yana jin daɗi, yana tare da iyalinsa. Ana mutuntawa, an manta wai akwai wani abu kamar mutuwa. Ana mutunci, ana zaman tare ba faɗa ba, rikici ba, zagi, anmanta da damuwan duniya. Shi ne irin yanayin da ni na fi so. Amma a as dan adam da Allah ya hallice shi, duk abubuwan nan za ka yi tunanin shi ne kawai amma ba za ka taɓa hana mai kyau da mara kyau kar ya faru da kai. Don dai kana da rayuwar nan kuma kana nan da rai. Mai kyau zai shigo gidanku, mara kyau zai shigo. Shiyasa akwai mutuwa, akwai haihuwa, akwai aure, akwai sa sakewar gidan aure. Duk wanda yake duniya, mai kyau da mara kyau duk yana jiransa. Kawai watarana ne Allah yake yaye.

Jakan kuɗi na launin shi baƙi ne. A ciki nake sa kuɗin da nake tarawa in ka shigo ɗakina. Shine maganan, yana, ana iya rataye jakan kuɗin ta baya da ta gaba. Aka. Aka yi jakan kuɗin, So maganan jakan kuɗin baƙi ne. Eh, da shi ake, nake yawo ake sa kuɗi. Ana, raba tu da suke cewa savings a ciki don watara na. Da shi nake yawo, da shi nake ajiye kuɗi, da shi nake abubuwa da yawa ba tare da zuwa banki ba tare na ko wani a wurin nake zuba kuɗaɗena. Don ran da abun ya tashi sai inje inta ɗauka kawai a wurin. A cikin launin nake arka nake sa kuɗi, yawuwa,

Eh, ina son zama kusa da taga. Da shike yana da kyau zama a kai kuma yana da sauƙin shigan ɗaki. Wata rana eh ina zaune a taga bana iya bin ƙofa. Ina son shiga ɗaki kawai zan shiga ta taga ba tare da ɓata lokaci ba to shi ya fi kyau. Taga kuma yana bani balance ɗin zama a wurin kunna sun wani abu ƙunna danna wayana a kan taga nake cika zama. Wata rana ma wayana a kan taga nake ajiye wayana. Amma watana ina kai ina son shiga ɗakina ba lallai sai na shiga ta ƙofa ba. Kawai zan ɓurmo ta taga kawai kaga na faɗa ciki. Haka nake fi son zama da harka na kuma taga kuma yana ɗum. Wata rana ina barci ina buɗe tagana amma ina hankarewa ɗon ɓarayi kar su shigo. Watara na su sage min ko su min sata ta hanyan taga.

Maganan goge hakora. To, sau biyu ni nake goge hakora a rana. Na farko, ina tashi da safe, na gama cin abinci zan shiga wurin wanka. Zan goge na farko da safe a cikin wurin wanka kafin fito wurin wanka. Zan yi tafiya na in je, in je wurin aiki. Na gama zirga-zirga na ranan, na dawo da yamma daddare kenan. Zan shiga wankan dare, zan ɗauka brush na da ma clean na, na sake goge hakori na dare kenan da safe. Daddare sau biyu ke na rana nake goge hakori na. To ni sau biyu nake goge hakori na kuma ina jin shi ba laifi. Zamzam kullum haka yake zama, ba wari yake yi ba, ba kome ba. So gaskiya sau biyun din ba laifi a wurina, a wurina fa. Dan ni ma kai na nake magana, bana magana ma kowa. Amma sau biyu da safe, daddare nake goge hakori.

Eh, kulle ƙofa kullum kan ya riga da dole a wurin mu. Kulle ƙofa a kulli yomi dole ne a wurin mu. Nan gaskiya baran zona da ba tare da kulle ƙofa ba, za'a iya shiga min gida a zo a ɓalle min gida, a min sata. Amma ka ga tare da kulle ƙofa, dole ne kawai a kulle ƙofa don ɓarayi. Ba lalle ba ne angwan da nake zama a na cika sata amma don akwai abin da Hausawa suka faɗa "Wai gyara kayan ka ba sauke muraba ba" so wata rana kiyaye kayakin a gaban ɓarayi ya fi sauki. Don ɓarawo kullum yana ganin kayan ka sata shi zai zama na mishi da sauki. Amma ka ga ido baya zuwan kayan to, da wuya sai ya sha wahala ya ɓalle zai yi sata. Amma kulle ƙofa a wurina kam kulli yomi ko wurin wanka ma zan shiga, ina kulle ƙofar don ina tsoro ma kar wani ya dai shigo ya ma ɓarna.

Gaskiya bana kunna sanarwar app, bana kunna shi. Ban ma san me ake nufi da shi ba. Shine maganar gaskiya, amma bana kunna shi. So abin da ka gan, abin da mutum ma bai san me yake nufi da shi to, ina zai fara kunna shi? Ka ga sai a hankali yauwa. Ni bana ma kunna shi ban ma san me ake nufi da shi ba.

Ina amfani da matashi guda biyar a wurin aiki. A cikin matashin guda uku maza, guda biyu mata. Sun tashi guda biyar kenan. A cikin mu guda biyar din duk suna taimaka min ta wurin hanya aiki. Maza jan suna taimaka min ta wurin typing da printing. Matayen kuma suna taya ni wurin rubutu da buɗe fil. So matashi guda biyar mai gaskiya nake amfani da shi. Kuma suna ƙoƙari da ikin su. Suna sa kuzari a aikin. Ba sa sake jiki. Kuma tun muka fara aiki ba su taɓa sun ɓata min rai ko na yi abin da zan ci zalun su ba. Kuma in na samu kuɗi sosai ina musu kyauta ko in siya musu abinci na rana, wata rana wurin aiki. To shi ya sa aikin mu da su yana tafiya normal. Ba a ɓacin rai, ba wani fushi, ba wani zage zage, a hankali hankali muna aikin ba tare da wa su rikici ko wani abu.

Kuka a wurin yanka albasa ya riga da dole a wurina. Don tun ina ƙarami nake zub da waye ko kusa da ni ake yanka albasa dole sai na zub da waye. Ya riga da part of rayuwana, ya riga da cikin rayuwana. Na riga na saba da shi da zub da waye. Don gaskiya baka iya saka zo na kusa da kana yarben albasa ko ya na dauri nake tun barin ku ka za ka ji waye sun fara zubawa ido na. To abun yana zuwa min naturally ne ba wai ni nake saka yana. Kuka kam ya riga da dole. Mutane da wanda na san suna kusa da ni ma aka suma suna zub da waye in suna yanka albasa. To wannan yana cikin abun ɓangaren rayuwa ke nan. Baka iya saka sashi dole aka zai faru da kai kana ji kana gani ma ba abun da zai faru. Shi ne gasken lamarin. Albasa kam kana kusa da ni ko ni nake yanka ko bana yanka dole kam za a zub da waye.

Ka ga duk wanda ka ce masa abokin ciniki, shi ya riga da abokin kasuwancinka. A kasuwanci kuma in akwai abu ɗayan da ba yi, shine faɗa da ɗan kasuwa. Dole ka yi hakuri ta ɗan kasuwa. Dole wata rana zai ɓata ma rai, dole kai ma wata rana ka ɓata mishi rai. Amma hakuri za ku dinga yi da juna don ya riga ya dawo ba ku isa ku rabu da juna ba. Allah ya riga ya yi ku inda ba za ku isa ku rabu ba. So ko ya yi ma wata rana abun ɗan abokin kasuwancinka nan da kuke ciniki da shi, ya yi ma abin da bai kamata ba, danna zuciya za ka yi ka yi hakuri. Komi a duniya mai wucewa bane. Duk wata rana za'a manta. So dai kana abokanci da masu ciniki, dole hakuri za ka yi. Wata rana da sannensu za su ɓata maka rai su ga, ya gudun hakurinka da gudun ruwanka. Hakuri za ka yi da su ka kyalale su. Ka yi abin da ya kawo ka, ka nema kuɗin da ya kawo ka.

Da misalin karfe ɗaya ko biyu amma yawanci ɗaya nake cin abincin rana. Dan kuma abincin safe karfe takwas nake cin abincin safe. Haka na bambanta shi takwas na safe ɗaya ko biyu shine abincin rana. Daga haka nake balancing abunda bature suke nufin da shi. Balance diet kuma time ya tafi daidai da komai. Gaskiya yana taimaka min a garin controlling diet na da komai. Ka ga da safe in na tashi na gama aiki karfe takwas abunda bature suke nufin da shi breakfast yana nan ready. Se inje in ci, da rana ina wurin aiki. San barin ɗiya kira ka min abinci ba. San tura siyo min abinci nan kusa. Irin karfe ɗaya karfe biyu san ci abincin rana. Na yamma shi kuma saina dawo gida complete. Za a sa min a kula na a kawo min har ɗakina. Ta haka nake gudanar da abubuwa.

Takalmomin da nake da shi sun fi yawa, sun fi yaka. Takalmomin da nake sawa sun kai ashirin da uku ko huɗuwa ko biyar ma a cikin gida. A cikin ashirin da huɗu ko biyar nan akwai cover shoe, akwai palm slippers, akwai rubber slippers, akwai sandal duka na tara su. Ba wani abun kirki nake da su. Tun ba kamar cover shoe ba. Ni ba mai son sa kova shu ba. Na dai siye shi ƙarace, ah wane ya girma baya da wani inda zai je da cover shoe ko wani abu. Haka duk kowane takalmin na chasu ne, na sneakers ne, na zuwa club ko wurin chasu duk shi ma ina da shi. Haka haka, in palm ne ma duk ina da shi. To haka ni na tara takalmomi shine maganan gaskiya. So takalmomina sun kai ashirin da huɗu ko ashirin da biyar.

Eh toh, ina sa hannu a sakonimu kamar inda na faɗa tun daren fari. Ni Admin Officer ne. Maganan wasiƙa da ake turo wa through Gmail da email, ina ganin duk wasiƙan wurin ayyukarmu. So ni ne zan gani yawancin reply da ake tura wa, ni nake tura wa. In ba wai wanda ya riga ya zamana sai na nuna ma maigidanmu shugaban mu wurin aikin da zai sa hannu a yi scanning, a sake a mayar da shi. Yawancin reply an riga an koya min wurin aikin. Na san me zan gyamu su, na san dama wani irin mila muke expecting. Mai kyau ɗin ne ko mara kyau ɗin ne duk mun sani. So a cikin aikin an riga an koya min wasu abubuwa. Toh ni butun tura saƙo, ni ina iya tura saƙo ne a wurin aiki. Tare da sai na nuna ma shugabamu ko wani ya bibbeo ni.

Shagon da ni na-na ki zuwa shi ne shagon siyarda drinks, kaya na sha. Inda ake sayar da kayan zaki, kayan, eh sanyi, su ruwa, ruwan sha da su drinks shine shagunan na fi so. Tun ba na ɗibo yunwa rana na ba, zaka gan ni na shiga supermarket. Naje na nema abun sanyi da mai kyau da zan sha. Zai ɗan kwantar min da hankali zan nema abinci. Ko na riga na je na ci abinci zan zo in sha coke, Coca-Cola kafin tafi. Amma yawanci sai na nema abinci sannan na gaba sarki a wurin sai in je in tafi, in je in kame-kame. Nema abin da zan dinga cin nema cin sha wurin. Shi ne inda ni nake shagunan da na fi so. Kenan badai kayan zaki ba ne? To zai wuya ni ka ganni a shagon fa.

Eh, ni ina iya gabatar da rahoto. Sosai ni ina iya gabatar da rahoto a wurin aiki. Ni mai gabatar da rahoto ne. Kaman da na faɗa tun daren fari, ni mai karɓan saƙo ne a wurin aikin da ake kira Admin Officer. So duk abubuwan da zai shigo through ofis na mu, a through yanar gizo da ake ce Gmail ne ake turawa to ni nake ganin duk saƙunan nan. In san me zan replying nasu ko wani abu. Ni duk hannuna yake. So ba tun iya gabatar da rahoto ina iya yin shi. Sam duɓu ina cikin aiki na, ba na ɓata lokaci in ya zo maganan gabatar da rahoto. Dan na san me aikin yake nema kuma na san irin abubuwan da aikin yake so. Na riga nayi experience sosai a wurin aikin ne. So wani abu ba sai an koya maka ba da cikin experience naka zaka yi amfani da shi sai kaga ka ɓullo, ka fito ta hanyan da ya kamata.

Inda nake gaishe da mutane shine, inda safe ne zan fita naga mutane zan ce musu ina kwana? An tashi lafiya? Ya suka tashi? Inna haɗu da jama'a kenan. Inda rana ne zan gaishe su da ina yini? Ya aka wuni? An wuni lafiya? Ya gida? Ya iyali? Ya fama da jama'a? Kaga mun yi gaisuwa sai mu sha hanu, haka sai mun wuce sama sama kamar mu maza, sai za ka da sha hanu. Inda dare ne, sannun ku fa da hutu, ina yininku? An yini lafiya? Yaya, yaya? Haka za ka gaisa da su. Ka sake raka-rabuwa da su. Ka sha'anu wanda za ka sha'anu. Haka ne nake gaishe da mutane. Amma dokan ba da hannu shine, in wanda ya girme ka ne. In bai ba ka hannu ba kar ka taɓa ba shi hannu. Shine dokan bada hannu. So ni fa ina kwana, ina yini? Haka ne gaisuwa na yake shi.